Gaskiya ne, ni dai ba na sanya belt a kowane lokaci. Nakan sanya shi ne kawai idan shigar da na yi ta buƙaci hakan, kamar idan na sanya wando na yadi. Amma mafi yawancin lokuta nakan fi son in sanya tufafin da su ke daidai da ni domin in ji natsuwa da sakin jikina ba tare da wani abu ya matse ni ba ko kuma ya takura ni a ƙugu na ba.

Haka ne, ina yin addu'a a kowace rana domin hakan yana ba ni natsuwa da kuma ƙarfin gwiwar fuskantar ayyukana na yau da kullum. Addu'a tana taimaka mini in gode wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nimomin da ya yi mini, sannan in nemi kariya da albarka a cikin duk abin da zan sa a gaba. Yin addu'a akai-akai ya zama wani bangare na rayuwata wanda ba zan iya rabuwa da shi ba domin yana ƙarfafa min ruhina.

Gaskiya ne ni na fi jin kuzari da safe domin wannan lokacin shine jikina yake da sabon ƙarfi bayan na tashi daga barci. Nakan fi samun natsuwar yin ayyukana cikin sauri da kuma hazaƙa kafin rana ta yi zafi. Amma idan yamma ta yi, nakan ji jikina ya fara gajiya don haka mafi yawancin muhimman ayyukana na fi son kammala su tun da safe.

Kai wato a gaskiya nakan ji wani daɗi, na ji wani karsashi da farin ciki da annashuwa yana ratsa ni. Aduk ranar da aka ce yau rana ce ta biyan albashi. La ilaha illallah. Sabida akwai abubuwan da suke damun mu, mu wa inda muke wato ainafin karɓan albashi. Kamar kafin a ce lokacin karɓan albashi ya zo shi, za ki kalla, ah muna cin basuka da yawa. Za a ci bashi can, a ci bashi can. To kin san bashi, bashi yana da matuƙar wuyar sha'ani to a wannan lokacin za muyi maza-maza mu je mu sauke nauyin dake kanmu na cin bashi da muka yi, sannan kuma mu je mu yi wasu buƙatu na cikin gida na yau da kullum.

Wato a gaskiya bana amfani da wani abu wanda yake wato ainafin taimako na game da wato muryata. Duk lokacin da kika ji na yi bayani kawai muryata ce daga bakina, maƙogorona a daga maƙogorona zuwa bakina zuwa kuma wato ainafin mic ɗin wayata. To wannan shi ne amma ba wani abu da nake yi don ya taimakawa muryata domin ta fito ko raɗas raɗas kamar dai hakan nan.

To wannan tambaya mai muhimmanci. Wato a gaskiya abubuwan da nake jin tsoro suna da yawa. Kamar misali ai shi tsoron ya kasu, ya kasu kashi kashi ne. Akwai tsoro na Allah, tsoron Allah. Mutum ya ringa jin tsoron Allah. Ina matukar jin tsoron Allah sosai da sosai. Sabida duk lokacin da aka ce ba ka bi Allah ba akwai wasu, ah hukunce-hukunce da ya tsara na azaba da zai yi wa mutum a ranar tashin alqiyama. To kin ji na daya na farko ke nan. Akwai kuma tsoro na wanda ya shafi rayuwar duniya na yau da kullum. To ina tsoron mutum ɗan adam. Ɗan adam shi ma abin tsoro ne sosai da sosai. Sannan kuma abu na uku ina tsoron talauci. Ubangiji ina rokon Allah ya rabamu da talauci. To wannan shi ne abu wanda na fi jin tsoro gaskiya.

A wato a gaskiya shi, a yawanci shan ruwa ya ta'allaka daga wato ainifin yanayin weather da ake ciki a dai-dai wannan lokaci. Amma dai misali idan na karya da safe, a nakan sha ruwa in ina gida nakan sha ruwa kamar moɗa ɗaya wacce za ta kai misalin kimanin lita ɗaya na ruwa. To da rana haka idan ina gida bazan huce shan lita ɗayan ba. A wuni dai bazan wuce shan lita uku ba in ina gida. Idan kuma ina waje sabida yanayi na zafi da kuma ayyuka na rayuwa na yau da kullum, gaskiya nakan sha ruwa da yawa sosai don bana iya ce ga adadin yadda nake sha ba.

A sosai kwarai dagaske. Muna amfani da ruwan rijiya sabida mafi yawan kusan gidajen da suke zagaye da mu za ki ga akwai rijiya a gidan sabida sauƙaƙa aiki da kuma samun sauƙin samun ruwa. Muna amfani da ruwan rijiya sosai. Sannan wasu gidajen kuma bazaki ga babu rijiya, sai dai akan kira masu moya ko in ce masu kura su kawo ruwa a siya sai kuma a cigaba amfani da shi. Amma dai mu a gidanmu muna amfani da rijiya muna kuma jin sauƙi da daɗin amfani da ita sabida muna samun ruwa akai-akai ba tare da mun shiga matsalar ruwa ba.

Ina sanya tabarau ko nace gilashin idanu musamman a duk lokacin da na sha ado kamar ina tuna lokacin ina zuwa makaranta. Idan na sha ado irin na sa riga wacce ake cewa suit so nakan sa tabarau sosai, na ci zanzaro na je makaranta. Haka zaluka idan lokacin biki ne shima nakan sa tabarau idan na sha shadda na me ɗinki mai kyau, na karya hulata nakan sa shima tabarau na nufaci gidan biki sosai da sosai. Tabarau iya da matukar kyau sosai yana ƙarawa mutum daraja da kima da kyau musamman ga al'umman da suke zagaye dashi koyaushe.

A'a, ina tafiya da sauri gaskiya bana yi. Saboda tafiya da sauri ba wato a'ina fin hali ne na mutum mai natsuwa ba. Duk wanda aka ganshi yana tafiya da sauri-sauri, to hasali akwai wani abu da ke damunsa, ko yana cikin wata damuwa da yake so ya je isar, ko kuma yana cikin wata dai matsuwa dai ta musamman. Amma dai tafiya a hankali shine mafi dacewa cikin natsuwa, ya zamanto ba ka tafiya da gaggawa ba ran ta naka ta da ƙura. Hasali ma mutane sun fi buƙatan mutum mai natsuwa sosai kuma yanayin tafiyar ka yanayin nitsuwarka a yadda ni nake fahimta ke nan.

Wato mafi muhimmanci a cikin abokantaka, abu na farko akwai gaya wa mutum gaskiya. Yana da kyau aboki ya iya ƙoƙarin gaya wa ɗan uwansa gaskiya. Duk lokacin da ya ga cewa ya aikata ba daidai ba, sai ya yi ƙoƙari ya sashi a hanya kuma gaya mashi gaskiya ko da ba zai ji daɗinta ba. Haka shi ma zalika ɗayan. Sannan kuma abu na biyu, ya kasance akwai garin daraja da mutuntaka na kowane ɗaya daga ciki. Ma'ana ina ganin darajarka da ƙima kai ma kana ganinta wa. Sannan ina ganin darajar iyayenka kai ma kana ganin nawa. Sai kuma abu na biyu, abu na uku shine aboki ya kasance cewa idan ɗan uwansa, abokinsa wato a yanayin kun yaga ya shiga wata musiba, to in dai yana da halin taimaka masa, ya iya taimaka masa domin yaga ya fita daga cikin wannan matsala. Wannan taimakon ya ta hallaka a kan kuɗi ne ko kuma a kan magana ce ta fataɓɓaki ko kuma maganar abu, aa lambari ne dai shaƙa ƙarfin jiki ƙarfi ne zai iya taimako, to iya da kyau ace duka ɓangare biyu kowa yana iya yi wa kowa wannan. Sai kuma abubuwan zaka biyon ba suna da ɗan abubuwa da yawa sosai.

Wato gaskiya muryata ya ta'allaƙa ne a kan lokacin da nake so in yi magana da kuma meye ne zai sa in yi magana. Idan ta kama cewa na yi magana da ƙarfi ne, so zan yi da ƙarfi. Idan kuma ta kama na yi magana a hankali cikin sanyaya wa, zan yi shi ne cikin sanyaya wa. Kamar dai yanzu, nakan yi magana ne a tausashe da kuma cikin sanyaya lafazi. Amma kuma idan ta kama kamar raina ya ɓaci ne, so zan yi magana da ƙarfi. Voice nawa yana da kaushi a lokacin da na ji raina ya ɓaci. Haka zalika idan kuma na ji wato ainifin, ah kalma ce ta sanyaya zuciya, shi ma kalamai na ko in ce muryata tana da taushi wajen bayyana lafazi mai daɗi. Kamar dai yadda nake ƙoƙarin gwada wa a daidai nan.

Gaskiya bana son gurare masu hayaniya, saboda gurare masu hayaniya guri ne da yake nuna cewa babu natsuwa. Ita kuma rayuwa musamman ni a yanayin tsari na, na fi son guri wanda yake cikin natsuwa. Wanda guri za ka same shi shiru babu wata hayaniya yafi daɗi, yafi sa natsuwa sosai da kwanciyar hankali. Sannan ko da karatu zan yi, na fi neman guri wanda wata inufun babu hayaniya saboda na fa fa zan fahimta abin da nake karantawa. Amma idan da hayaniya za ki ga, a, hankalinka ya tafi kan wancan, hankalinka ya tafi kan wancan. So abubuwan da kake ƙoƙarin yi ba lalle ka same su, su zamanto cewa sun dade ta a ƙwaƙwalwar ka ba. Amma guri mai natsuwa shine kad. Za ka samu farin jiki musamman ka samu gurin da yake da wata inufun shuke-shuke. Wanda za ki samu akwai iska mai daɗi da yake ratsawa a daidai gurin, da kuma kukan tsuntsaye. Shine kam mafi daɗi da zai fi dacewa da wata inufun irin yadda nake so.

To haƙeƙanin gaskiya, abun da ya shafi kiyaye lafiyata, aah suna da yawa abubuwan da nake kula dasu. Abu na farko game da tsafta, tsaftace muhalli da kuma tsaftace abinci da kuma tsaftace kayan da mutum zai sa. So duk abun da ya shafi kayana ko kuma abincin da zan ci ko kuma muhallin da nake zaune a ciki, nakan yi ƙoƙari na gyara kowane ya kasance tsaftsaf sabida lafiyata. Sannan kuma musamman idan aka zo wajen kwanciya, so nakan yi ƙoƙari da inda zan sa maganin sauro da dai wasu maganin ƙwari sabida kasu cuta man lafiyata a yayin da nake bacci ina yi da dai sauransu.

To idan na fahimta kamar ana nufin ina kwana a cikin ɗaki ne ba? Hakika ina kwana a cikin ɗaki sannan mafi yawan lokuta, sosai da sosai mafi yawan lokuta nake kwana a ɗaki kamar lokacin sanyi. To haka zalika ma, ko lokacin zafi ba kowane zafi bane yakan sa na kwana a waje ba. Amma dai mafi yawan lokaci gaskiya ina kwana a ɗaki. Don wasu lokutan ma zaki ga, ah abokanen kwanciya na, ah idan ana kwana a ɗaki sai kiga sun fito waje sai suce suna jin zafi ni kuma sai a bar ni a ɗaki ni ban cika jin zafi sosai ba.

A sosai, na kan yi ƙoƙari sosai game da na'ura irin ta kwamfuta, Sabida ita kwamfuta na'ura ce mai sauƙi, mai sauƙaƙa aiki da kuma daɗin aiki. Musamman a yayin da kake amfani da ita. Tana da hanyoyi da yawa wanda za ka samu sauƙi a yayin gudanar da ayyukanka na yau da kullum. Musamman ayyukan ofis ne, ko kuma dai wasu ayyuka na daban.

Wato a gaskiya a yanayin ɗaki, na fi son yanayin sanyi. Saboda idan yanayin sanyi ne nakan kunna wata wuta a ɗaki saboda ɗakin in ji ya ɗauki ɗumi yadda nake so. So a dai dai wannan lokaci ɗaki yana mata ƙarmin daɗi sosai da sosai. Dan domin ma idan wani lokaci idan na shiga ɗakin, tun magarba idan na shiga kawai sallah na kawai zai fito da ni. Inna gama sallah in koma ɗaki in kwanta kuma sai bacci. Saboda yanayin yana min daɗi sosai a jiki.